To, magana ta gaskiya, ajiye kuɗi yana da matuƙar muhimmanci. Aaa, wannan tambaya tana da matuƙar muhimmanci ita ma. Da fari mun, na koya ajiye kuɗi ne a asusu, irin asusu nan da ake yi da laka, aa, nan ne taro sisi kobo buk, abun da na samu adana a ciki. Kuma Alhamdulillah, cikin ikon Allah, koyan adana kuɗin ya matuƙar taimakon rayuwata. Saboda a jiya, yanzu ba kowa ya iya ta ba gaskiya, sai wanda yake da sa'a. Amma cikin ikon Allah ne na koya ajiye kuɗi a banki, ajiye su na lokaci masu tsawo. Aa, sannan kuma na ka iya ajiye kuɗi ruwan kuɗi mahakanan a gida ko a wani wuri da nake gani, wurin ƙillataccen wuri ne da babu abun da zai same su. So, ajiye kuɗi kuma yana taimako na kwarai wurin taƙaitayewan kashe kuɗi a kan abubuwan da ba su zama masu muhimmanci ba. Aa, lokacin da na samu kuɗi, nakan ƙoƙarin ganin cewa naware wani abu na aniya daga cikin wannan kuɗin. Ban kashe kuɗin gaba ɗaya a lokaci guda gaskiya. Yana adana wa kaɗan kaɗan. Waɗannan lokacin da wata bukata mai muhimmiya ta taso, sai ka ga wannan kuɗin da na ajiye ya matuƙar taimaka min wajen magance waccan matsala cikin sauƙi.

A wannan maganar ta zo a daidai akan gaba yanzu haka ƙarfe shida saura, a ko ince ƙarfe biyar da minti hamsin da biyu. A akwai gagaru min hadari a waje. Kun ga already za mu iya cewa dare ya kawo kai, su kuma ga hadari a waje. A me zai faru idan an sake banto kasancewa yanzu har ga Allah duk lokacin da daga hadari kafin ma a fara ruwa nake ƙoƙari inga na koma gida akan lokaci. Shi ya sa tun wajajen ƙarfe biyar da naga alamun hadarin na dawo gida. Hakanan ina gida. So idan na shigo gidan nakan lura da abubuwan da idan ruwa ya zo zai lalata su, kamar wasu kwanuka ko tufafin sawa ko kuma a wurin da ruwa zai biya ɗan toshe zan ɗan buɗe saboda in ruwa ya yi yawa zai samu magudana ya wuce. So wannan shine abun farko da nake yi. A sannan kuma idan ruwa ban fiya shan ruwan sama ba gaskiya saboda wani lokaci idan ka sha ruwan sama yana haifar da zazzaɓi da sauran su. So ni ina da ruwa nawa na gida da nake dumamawa. Zan kar ɗebo ruwa ne a bowl idan aka kawo aka ɗuma aka adana. To su nake sha su zaka ga akwai taƙai, eh taƙaitaccen eh cututtuka a ciki. Kuma ruwa irin haka na leda ko na gora. So wannan shine gaskiyar maganar ke nan.

A magana ta gaskiya ƙauyen mu a bayan shekaru da yawa na ziyarci ƙauyen mu magana ta Allah, in ƙauyen nan ya chanza gaba ɗaya inna ce ya canza, ina nufin ya canza. An samu sauyin al'umma, an samu ci gaba, an samu fa'ɗaɗan gari, an samu gidaje sun ƙaru, mutane sun ƙaru. So wannan abun yana sa ni ina jin tsowa da jin daɗin cewa ƙauyen mu yana ci gaba, yana girma. Kuma ina fata nan gaba ya zama wata cibiya na wani kasuwanci. Ko kuma Allah ya taimaka ma a samu wata babban makaranta ta zo ta buɗe tsangayar karatu a wannan wajen. Gaskiya zuciya ta zatayi farin ciki matuƙa gaya.

To magana ta, maganar zuwa aiki yana da matuƙar muhimmanci duk lokacin da idan matashi yana neman rufin asiri ko aiki to dole ne zai bar inda yake. A'a ba zai yu ka zauna gida kuma kayi tunanin ci gaba ba. Duk da cewa cigaba iko ne na Ubangiji amma jajircewa tana da matuƙar muhimmanci sannan kuma mutum ba zai iya yi hubbasa ya jajirce a gida ba. To fita ka tafi wani wuri mai nisa yana taimakawa ƙwazon matashi yayi himma ya tashi ya nema gaskiya. Duk da wani lokacin a abubuwa karin caɓiya acan ka rasa masu taimakon ka masu ba ka shawarwari ko kuma za ka faɗi cikin wani yanayin da kana buƙatar agaji kuma ba wani naka. To amma idan mutum ya natsu yayi aikinsa bisa tsari a za ka ga duk wani abu da zai biyo baya ya zo ne a takaice ba maye wahalarwa ba. Sannan kuma ga wanda bai da iyali hakan ya fi mishi sauƙi. Duk da cewa yana da matuƙar kyau kuma ya riƙa waywaya yana kulawa da iyayensa da suke gida. Bai kamata dan ka tafi nema kuma ka ƙofantar da ƴan'uwa ko iyaye ko abokai ba. To amma ga wani mutumin da yake da iyali hakan mata ko da yara to yana da kyau a ce ya riƙa waywayowa lokaci zuwa lokaci domin ya bawa iyalinsa kulawa. A'a ba za mu ce tafiya mai nisa wurin nema ba ta da muhimmanci ko ba ta da kyau ba. Tana mata tana da kyau kuma tana taimakawa matashi yayi tashi yayi ƙwazo ya nema. Toh amma duk lokacin da ka tafi nesa ka ki kulawa da iyali da ƴan uwa ko abokai, toh kaga wannan kuma baraka ce babba.

Aha, magana ta gaskiya ne ban tashi na tarar da kakana na ɓangaren uwa ko mahaifi ba dan Allah ya musu rasuwa. To amma misali aka ji kakanni to akwai kakanni ɓangare, ɓangare. E akwai kakanni 'yanuwa da sauransu suna ba da labarin tatsuniyoyi, labarin gwarazan da, labarin yadda abubuwan rayuwa ke da sauƙi a lokacinsu, labarin irin gwagwarmayar da suka sha, aha da irin wahalhalu da suka sha a hannun misali ko turawan mulkin mallaka, ko kuma ɓarayi da sauransu. To ire iren waɗannan labaran yawanci su suke bamu kuma labaran sai suna da matuƙar muhimmanci suna taimakawa kaifin basiranmu a lokacin da muke yaranta. Wasu labaran na sa mun nishaɗi, wasu suna sa mu farin ciki da sauran abubuwa makamanta wannan.

A'a, duk mutum mai magana ko mai daɗin baki ko mai iya sarrafa harshensa wurin magana, to za ka ga kowa yana son zama da shi domin yana kiyaye abin da zai faɗa musamman abin da ya san idan ya faɗa zai iya kwantatawa mutane. Ah, mutum mai daɗin baki shine mutumin da yake sarrafa harshensa wurin yin magana. Ah, yana zaɓan kalmomi da suka dace a wurin yin magana kuma za ka ga mutane na ƙoƙarin fahimtarsa a lokacin da yake magana kuma za ka ga mutane suna fahimtar sa a duk lokacin da yayi magana saboda yana magana ne a cikin natsuwa. Sabanin mutanen da ba su da natsuwa a cikin magana za ka ga akwai wahala fahimtarsu.